Ina tabbatar da ingancin aiki ta hanyar da ta dace yan bibiyi ɗawai aka yi shi. Yashi yadda muka tsara aka yi shi, to haka nake tabbatar da ingancin aiki.

Ina yin wasa, misali wasan bal na gyam a cikin waya ko kuma haka wasanni da abokanai na mai da hira ta hanyar hira domin mu ji daɗi mu ragewa kammu, tashan komi bal da ƙafa.

Eh ina son dama kusa da taga domin na sha iska na yi abubuwa da ya kamata shi yasa nake son dama kusa da taga. Ina son zama kusa da taga domin na sha iska na kalla kuma waje.

Eh ina motsa jiki kullum a ɗakina haka da safe da kuma dare in zamu kwanta nakan ɗan motsa jiki na haka domin na ɗan kokowa gajiyoyin da nayi haka nake ɗaukan motsa jiki na, ina motsa jiki na.

Eh ina son ɗakina yayi haske domin haske ai abu ne mai kyau. Zama a cikin duhu ai bai dace ba babu kyau ma haske ma ai rahama ne ka zauna a cikin duhu ai abu bai dace ba. Wani abu sai ya zo na cutarwa ya same ka ma ka na cikin duhu ba ka sani ba. Ina son haske a ɗakina sosai. Ina da ƙwayaye har guda biyu saboda na ga haske.

A'a, gaskiya ba kullum na ke sa turare ba, amma na kan yi amfani da abubuwa masu ƙanshi. Amma ba kullum na ke sa turare ba. Ina dai sasha a ɗakina, amma ban da algina ba kullum nake sa shi jiki ba.

Eh, ina tafawa da hannaye na guda biyu yanda ake koya mana a makaranta. To haka nake tafawa ta yanda aka koya mana a makaranta. Haka nake tafawa ta yanda aka koya mana a makaranta. Haka nake tafawa. Ina tafawa da hannayena duga guda biyu ta cikinsu yanda aka koya mana a makaranta.

Sau biyu, sau biyu na ke tsarkake gidan mu safe da dare. Safe da yamma kenan shine dare. Sau biyu na ke tsarkake gidan mu safe da yamma saboda da safe shine lokacin da batun ka tsira shi da yamma to daga baya ka san me ya faru ba. Haka kuma abacin abubuwan da aka bi gudanarwa ranaka ka tsabtacce shi da yamma.